Yaya jadawalin aikinku yake? To, shi ba jadawalin aiki wani abu ne da mu a wajen mu. Ba mu da tsayayyen wani jadawalin aiki. Muna yin sane lokaci lokaci.

Me yake baku ƙwarin gwiwa a aiki? Gaskiya mafi yawancin lokaci ɗan appraiser da ake samu ko abu amma yanzu ma basa yi.

Tambaya ta gaba ya ce ka na yin harsashi lokacin bacci, gaskiya bana yin harsashi lokacin bacci.

Ta gaba yace wane irin tufafi kake so? Na fi son tufafin babban riga, kayan gargajiya nafi son su.

Tambaya ta gaba ya ce sau nawa kake tsarkake gidanku? Ina tsarkake gidan mu adadin da ya kamata.

Da ta gaba ya ce kana yin waƙa a zuciya, eh ina yin waƙa a zuciya don ta fi daɗi.